Wani yanayi nafi so? Na fi son yanayi na damina. Kasancewar damina, lokacin da muna yara tare da ƙannen mu da kuma abokanen mu a ƙauye, lokacin saukar ruwan sama mukan je muyi wasan ƙwallon ƙafa tare da yara 'yan uwan mu.

Ina iya kiran bidiyo? Eh, ina iya kiran bidiyo wato ma'ana video call. Na kan yi amfani da shi domin sadarwa da suke ƙasa da ni domin a samu fahimtar juna.

Ina duba kalanda kullum. Eh, ina duba kalanda kullum, kasancewa ta jami'i a ma'aikatar hukumar kula da dukkan yanda ya kamata da kuma wa'yanda akayi da kuma wan da za a yi kullum.

Eh ina da dabbar gida. Ina da dabbar gida kamar akuya, shanu, sa, tumaki da kuma raƙuma. Ina a ƙiyallon Mawa a Gona.